So nawa kake kallon madubi? Kallon madubi, a kowane yaushe ne nake kallon madubi. Indai na tashi da safe, in ina son in duba fuska na, zan iyan kallon madubi, ko inda ina so in je bacci zan kallo madubi, ko inda na kwalliya zan fita, se in kallo madubi. Amma ni a kowane lokaci ne, nake kallon madubi.

Kuna yin wuta da itace? Eh, muna yin wuta da itace. A gidajen mu, ko a wasu wurare, mutane suna amfani da itace domin kunna wuta. Ana amfani da wannan wutar wajen dafa abinci, dumama ruwa ko kuma samun zafi lokacin sanyi. Itacen yana da sauƙin samu a wasu wurare, shi ya sa mutane da yawa suke amfani da shi wajen yin wuta. Aaa amma ba kowane lokaci ba, wani lokaci muna amfani da gas ko lantarki ko kerozin ko, ko gawayi a wajen dafa abinci.

Yaya kake ingantun aikinku? Ina ingantan aikina ta hanyoyi da dama. Da farko, ina ƙoƙarin yin aikina da tsari da kulawa domin in tabbata cewa na yi shi da kyau. Ina tsara lokacina sosai domin in kammala aiki da kan lokaci. Na biyu, ina koyon sabbin abubuwa da kai da kai domin in ƙara ilimi da ƙwarewa a aikina. Wannan yana taimaka min in yi aiki cikin sauƙi kuma cikin inganci. Haka kuma ina sauraron shawarin shugabani da abokin da abokan aiki domin su taimaka mun in gyara kura, kura-kurai na kuma in ƙara ingantun aikina. A ƙarshe, ina yin aiki tuƙuru da jajircewa domin na yi imani cewa idan mutum ya dage kuma ya yi aiki da gaskiya, aikinsa zai inganta kuma zai kawo nasara. Na gode.